Eh a gaskiya babu wani t babu wani taƙaitaccen lokaci da zan iya cewa ina yanke farce. Nata yanke farce ne a duk lokacin da farce na ya tuƙo, sai in samu reza in yanke ko kuma na sami mai yankan farce na basu ya yanke mun.

Eh a gaskiya bana yin amfani da kwamfuta sosai, kasancewar bana da shi kwata-kwata. Amman de idan ta kama wani nakan ari ta abokai na haka ko kuma ta abokanan aiki na nayi amfani da shi. Amma ban fiye amfani da kwamfuta sosai ba tun da ni bana da.